Ku ba mu labarin wata rana mai natsuwa da kuka ji daɗinta sosai. Eh, ranar da na ji daɗi sosai shine ranar ɗaurin aurena, sannan da ranar da na yi saukan Alqur'ani a makaranta, da kuma ranaku da dama da na samu wasu ƴan kwangiloli da ƴan kuɗaɗe a aljihuna, da kuma ranar aurena kaman da nace.